Kana kallon taurari da dare? Eh gaskiya idan dare yayi kam ko, kaman yanzu haka nake wannan jarabawan ina kallon tauraro karkashin taurari nake a waje ina wannan jarabawan. So-soba da haka, soba da haka ina kallon tauraru da dare.

Kana cin salati? Eh, ina cin salati. Ai, salati abu ne, me daɗi dake, dake, dake da muhimmanci a jikin mutum. So ba da haka, so ba da haka, so ba da haka ina cin salati domin yana da kyau a jiki kuma yana da daɗi.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? To kafofin watsa labarai da nake amfani dasu shine Punch wani lokaci ina jin Sahara da sauransu Arise TV. Suma ma kafofin watsa labarai da nake bi. Kenan ko a social media ma akwai su da yawa da nake bi. Nan suma ma suna ƙoƙarin.

Kana fi son bas ko taski? To a cikin bas ko taski, abin da zan iyace shine na fi son bas domin kai taski, na fi son bas gaskiya, domin yadda bas yake.

Kana iya duba lambar QR? Eh ina iya duba lambar QR. Ai wannan QR wannan ba wani babban aiki bane. Zaka de kunna bidiyo ne kawai shikenan. Idan ka kunna kameranka zaka iya kai scanning. Idan ka scanning zaka ga lambar QR. Ba wani dogon babban aiki bane.

Yaushe kake cin abincin dare? Abincin dare ina cin shi kaman lokaci irin ƙarfe tara ko ƙarfe takwas. Wani lokaci yana kai ƙarfe goma. Ya dai bambanta da lokacin da na dawo daga wurin aiki ko lokacin da na samu lokaci na gama yin abinci ko na samu na siya abinci.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya sosai domin wani lokaci idan akwai sanyi matashin wuya yana taimake ka ya rage sanyi kuma wani lokaci yana sa kai fito idan dai wanka ka sa kaya mai kyau, za ka ga cewa ka hito da kyau wallahi.